Ai da yake niɗin mutum ne wanda yana da ɗanɗano irin na wato artist. Mutum ne wanda is artist ne a zuciya. Ban san ya zan ce artist da hausa ba gaskiya. Shi yasa ma nayi anfani da kalma. To kasancewan mutum artist ne zaka samu a cikin rayuwar shi ko mai sai ya nuna wannan kasancewar shi artist. Daga yanda yake ƙawata, ƙayata wajen shi da irin abubuwan da yake sakawa da sauran su dai. Zaka ga ee lalle wannan artist ne a zuciya. To ni irin wannan ne amma dai kafin na zo wa kai na wurin aikin mu dai wuri ne mai tsari. Ee yana da kashi kashi, bangare bangare. Akwai bangaren ah samar da mutane masu gudanar da aiki din HR kenan. Akwai bangaren masu rubuta jadawali da kuma ah abun nan. Ee jadawali na abubuwan da za su faru a rana da yanda za a tinkari wa'inan abubuwan na rana din. Akwai wannan. Sannan kuma mutanen da suke ma'aikatan gaskiya mutane ne masu horo, mai kyau, masu ɗabi'u masu kyau wanda a shekarun da sukayi a wajen an miƙar da tunanin su, an warware musu abubuwan da suke shige musu duhu da sauran su. Ta yanda kowanne daga cikin su inka hadu da shi za ka gane ee lalle wannan gogagge ne a bangaren da yake. Ee to irin wa'inan mutane ne muke da su a ma'aikatan mu. Kuma muna da shuwagabanni kama daga akwai director sannan akwai kuma wanda suke tafiyar da al'amura suke iya yin tattali na shige da fice na kuɗi a wannan ma'aikata din. Kaman manager kenan. Akwai manager. Shi manager shi ne yake tafiyar da irin yanda wato abun da ya shafi biyan ma'aikata da kula da irin ma'aikatan da za a ɗauka. Wato dai manager dai shi da ma ayyukan shi. Shi ne reno za a iya cewa. Ya reni ya zamana ya tabbatar da abubuwa suna tafiya yanda ake so yana reno kamar reno yake. Ee tun da ka ga shi akwai akanta. Akanta shi ne wanda zai zamana abun da ya shafi biyan salari da kuɗin da yake shiga da wanda yake fita. Duk yana ƙarƙa shinshi ne wannan. Ee wannan kenan. Bayan haka kuma shi kuma director shi ne mai jagoranci yanda ake yin ayyuka. Ee shi jagora ne na ayyuka. Shi ne mai kwanya da basira wanda yake iya tafiyar da al'amura. Wanda zai fare aiki daga yanda za a fara shi daga farko har zuwa gamawa. Wannan duk aikin darekta ne. Sai kuma bangare na ni kuma bangare na ina daga cikin masu ba da shawara. Ee advisor kenan. Ni advisor ne. So ina da ɗan yankina da ɗan table da sauran su a wajen. To kamar yanda na ce muku ni artist ne a zuciya. A kan tebul din za ku ga abubuwan da suke nuna ee lalle wannan artist ne a zuciya. Saboda za ka ga abubuwa na ban sha'awa da suka haɗa da zane. A ɗan office din nawa za ka ga akwai zane a jikin gini. Akwai zanan wani flower. Sannan a kan tebul din kuma akwai wasu hotuna. Sannan akwai wasu ma wani design na flower a kan table teburin. Sannan akwai ah abun nan. Ga sunan dai sunan dai abubuwan da dama. So wannan kenan. To bayan haka a wurina din har wala yau akwai kwamfuta. Wannan kwamfutan a matsayina na mai ba da shawara nakan rubuta abubuwa da dama. Na tsara jadawalin yanda abubuwa za su tafi. Yanda ya kamata su tafi. Kamar yayin baya shawara. Ina hakan nan. Na gama rubuce rubuce na wanda ban bai isana tura ba. Na ɗan riƙe shi har sai na kammala duk sai in haɗa sai in turawa darekta. Shi kuma darekta zai ga abubuwan da na bada shawarwari akai da yanda za a bi wa'yannan shawarwari din. Da yanda za a cimma nasara a kan wannan.

Chab! Wuraren da nake son ziyarta suna da dama gaskiya suna da dama. Eh, ina son je wurare masu yawa gaskiya na ziyarci wurare masu yawa. Saboda abun da ya sa yake da yawa lokacin ƙasan da nake Nijeriya akwai wuraren da ban taɓa zuwa ba. Wannan wajen kaɗai ina lissafa su wuraren da ban taɓa zuwa ba daga nan mutum zai san eh lallai yana da wurare da yawa da zai je a gaban shi. Eh, saboda a nan inda nake ina nahiyar Arewa ne. To ka ga Arewan ma akwai Arewa maso gabar, akwai maso yamma, akwai Arewa ta tsakiya. To a nan wuraren ma za ka samu yanzu in ka zo Arewa maso gabar ka gan in banda Gombe ba inda na sani. Ok, na san Maiduguri yauwa Gombe da Maiduguri kawai na sani amma ka ga Yola, Taraba, Yobe ko da yake Yobe na kan wuce amma dai ban taɓa wani zamanai yawa a ciki ba. Duk ka ga wayan nna wuraren ban, ban san su ba. In ka cire Gombe da Maiduguri ban san Taraba ba da sauransu. Haka in ka zo gabas, eh in ka zo Arewacin, eh abun nan Arewa maso, maso yammake nan? Eh Arewa maso yamma. Ka ga nan kam ma taɓa zuwa wani jiha ba. Ban taɓa zuwa Katsina ba, ban taɓa zuwa, eh ok na taɓa zuwa Jigawa. Ina zuwa Jigawa amma Katsina ban taɓa zuwa ba. To ka ga nan ma ina so na ziyarta. Sannan ka ga Arewa maso gabar, ah Arewa maso yamma dai. Ka ga akwai su Sokoto, su Zamfara, su Kebbi duk nan ban taɓa zuwa ba ka gani. To nan ma ya kamata ace mutum ya taɓa zuwa. Ban taɓa zuwa nan ba. Ya kamata ace mutum yaje ya buɗe ido. To haka in ka zo kuma kudancin ƙasan. Ka ga kudu na taɓa zuwa ƙasa, na taɓa zuwa jiha ɗaya Delta. Lokacin hidiman ƙasa da aka tura ni can lallai na je can. Nai sati uku na camp muka fito. To da na fito ban tsaya ba har sai da na dawo Kano. To ka ga wannan ke nan. To ka ga yanzu a kudanci akwai ƙasashen Inyamurai din nan. Su wani Imo, su Anambra, su Abakaliki wayanna wuraren duk mutum bai taɓa zuwa ba. Ka ga akwai buƙatun in je. Haka in ka zo yammaci ƙasashen Yarabawa shi kuma na taɓa zuwa ɗaya. Na taɓa zuwa Ogun amma ka ga su Osun, Osun su Lagos ma na taɓa zuwa amma Lagos dinta waje wajen gari ne gaskiya. Ba asalin cikin Lagos din ba ne. To ka ga baza lissafa sha na je ba. To ka gani amma na je Ogun ban je Osun ba, ban je Lagos ba. Ban je wannan mai sunan wannan akwai ɗan ga Ekiti. Ka ga shi ma ban taɓa zuwa ba amma lokacin da nake makaranta a Malaysia na haɗu da wani ɗan nan. Berabe ne. To ka ga irin wayan nan wuraren tabbas duk ina son zuwa balle kuma aka zo waje da ƙasa ta to nan kam mutum ya taɓa zuwa waje ɗaya Asia, Malaysia. Bayan nan ban taɓa zuwa ko'ina ba. Ka ga ke nan a Malaysian kanta ya kamata a Malaysian, eh a Asian kanta akwai yankunan da mutum bai je ba. A wannan yanki ma da na je akwai wura ƙasashe da dama da ban je ba. Ka ga su Singapore, ga su Indonesia da sauransu. Banda kuma bangaren su China da Japan. Can kuma irin su Iran da su Pakistan da su India duk nan mutum bai taɓa zuwa ba. Duk da India ina sane insha Allahu ba da juma wa ba sosai zan je insha Allahu. Eh wannan ke nan. To haka in ka zo, eh Turai. Ka ga Turai kam ban taɓa zuwa ko'ina ba. Ko gabashin Turai ko yammaci ko kudanci ko arewanci duk ban taɓa zuwa ba. Ka ga yammaci kam da ma su Jamus ne da su Birtaniya da su Faransa. A Arewa kuma su Denmark ne da su Norway da Sweden. Ka ga duk nan mutum bai taɓa zuwa ba. In ka zo gabashi kuma.

Lallai, gaskiya bana kunna Bluetooth kullum. Musamman da yake da akwai Bluetooth, ah, headphones da nake amfani da su. Amma yanzu na fi shekara kusan biyu ban wawaiye su ba saboda, akwai wani abu da ya faru wanda Allah ya rufa min asiri, duk da Allah ya saba rufa wa mutum asiri, amma wannan na wannan ranan sai zamana ya bambanta. Naji abin ya taɓani. Lokacin na je Kano ina dawowa, na saka Bluetooth headphones ina jin waƙa muka zo da wasu sojoji, suka dakatar da mu. Suka dakatar da mu suka kira ni da wani. Wanin shi suka fara kira wani mai hidiman ƙasa ne. Suka kira shi akwai gashi a kan shi. Ina ji da suka ga copper ne yana hidiman ƙasa suka ƙyale shi. Sai nima suka tura wai na fito. Aka turo wani ya zo ya kira ni na je. Da na je sai sojan in charge yake wani tambaya wai "who are you, ni waye ne?" Yana tambaya da izza da kuma hassada. "Ni waye ne? Wai ni waye ne?" Ni kuma na nuna kamamma bangani na ce "Kana nufin ni waye ne? Meye suna na kenan?" Sai yace "Eh." Na ce "Mishi suna na kaza." Wai, ya ga, katin ɗan ƙasa na, na nuna mashi ya gani. Sai yake cewa "wai wanda ya bar gashi irin wannan wai suna aski ne. Ko su aske ko ka biya kuɗi. Na ce to. Na ce masa to zan biya kuɗi. Sai kuma can ya tambaye ni ya ce "Ni ina bauta, ina hidiman ƙasa ne nima? Ni copper ne?" Na ce "A'a, tsohon copper ne." Ya ce "Okay tsohon copper." Na ce eh kawai sai ya ce naje kawai. Shi bai karɓi kuɗin ba shi bai mun askin ba, kai shi kanshi sai daga baya na gane bai sanya a kai haka ta faru ba, saboda sun so su muzanta ni ne ai. Sai shi wannan da aka tura ya kira ni da, da na fara tafiya da ce min na koma, sai ogan nashi yace mishi a'a shi ya ce na bari. Shi ya ce na je. To wannan abun da ya faru, domin Allah ne kawai ya hana abun nan yiwa. Shi ne ya shiga tsakanina da mutanen nan, da sun zalunce ni ranan sun ce za su min aski. To ƙarara da naga wannan abun da Allah ya yi mini sai na ce to in sha Allah wani kuma daga yau na yi wa Allah alkawari bazan ƙara sa Bluetooth headphones ina jin waƙa ba. Tun daga wannan rana har yau ban ƙara sa Bluetooth headphones ina jin waƙa ba. Saboda na yi wa Allah godiya a irin yanda zan iya. Tun da ba za ka taɓa yi wa Allah godiya yanda ya kamata ba. Sai dai ka kwatanta. Saboda haka tun da na dawo ban ƙara jin Bluetooth, ah, headset ban ƙara jin waƙa ta su ba. Na cire shi kawai. Umma zan ji sai dai ta sifika, namma in ina workout ne. A lokacin da nake workout ne nake ji. Sai kuma wani lokaci a spika a cikin kwamfuta a ɗaki. Amma dai daga wai na hau mota, na ji ina tafiya ko ina tafiya a ƙafa nasan ina, na daina wannan. To kuma wannan abun da suka yi min shi ne ya sa har yau ban ƙara zuwa na bi wannan hanyar na je Kano ba. Saboda ƙasƙancin da suka nuna min ɗin, abin ya ɓatan min rai ya taɓani. Ina gani wani ɗan iskan gari kawai wai, yace min "Zai aske min kai." Saboda yana gani ya sa kaki. Kuma dan yana ganin, yana gaina a motan kasuwa suna, sun rena mutane suna ganin talakawa ne da sauransu. Ba su san waye mutane, ba su san su waye waye ba, ka gani? To shi ya sa yanzu na yanke hukunci cewa bazan ƙara zuwa Kano ta wannan hanyar ba. Ta titi, ta kwalta in sha Allahu ta jirgi zan je. Eh. Duk da abun takaici babu jirgi kai tsaye daga Gombe zuwa Kano. Sai mutum ya je Abuja. To in sha Allahu ashirye nake nayi wannan in kashe kuɗin. Zan bayar da kuɗi in je Abuja, in hau jirgi daga Abuja ma in hau jirgi zuwa Kano na je. Na gama abun da zan yi na ƙara biyo wa ta haka. To wannan ke nan. Amma gaskiya a yanzu kam bana ma sai wani lokaci akwai wani prescription na magani na tuna. Lokacin na zo za a min printing in shi out daga waya. To da na je irin kwamfuta center ɗinnan masu photocopy da waye waye. Da na je shi wannan prescription ɗin da yake an ɗan yi editing in shi. To da ya zamana babu yanda za ai mu fitad da shi, babu flash. Ba flash memory. Kuma na manta da hard disk. Da a cikin hard disk na sa aka tura toh da shi ke nan. Saboda haka da muka je shi kenan aka gama editing sai aka kunna Bluetooth. Da aka kunna Bluetooth sai aka.

Ahh gaskiya saboda ai wata yana daga cikin manyan ayoyin Ubangiji. Wata ba? Wata ai wani abu ne, wani halitta ne wanda mutum yana jimawa yana mamaki a cikin lamarin shi. A kan wannan lamarin. Saboda ka ga fa wata fa shi da dare duk da akwai taurari suma suna dace amma shi na wata ya fita daban. Za ka ga shi, shi ne ke haskaka waje inda koda babu fitila na wuta to shi hasken wata za ka ga ya haskaka muku waje. Musamman idan wata ya yi irin kwana, ah, sha huɗu, sha uku, sha biyar ɗin nan. Ya gama girma haske. Abin gwanin ban sha'awa malam. To yana da daɗin kallo saboda haka ina kallon shi sosai ma kuwa. So, ah, kuma musamman a Kur'ani an bamu labarin shi sosai. Allah yana ma rantsuwa da shi. Eh kuma sannan yana daga cikin kaman kayan kwalliya da Allah ya yi. Tare da haskakawa da yake sannan kuma, ah, shi ma kan shi wani duniya ne wanda ranaku, akwai waɗansu ranaku, ko ince waɗansu rana da ake cewa wata yana sharafi a ciki. Ranar Litinin kenan. Kamar yanda sauran kwanaki akwai taurari da suke sharafi a cikin waɗannan kwanaki ɗin. To shi na wata ranar Litinin ne. Ranar yake sharafi. To akwai irin waɗannan abubuwan da dama da ya kamata su bawa mutum sha'awa su ja hankalin mutum ya ji kwaɗin yana so ya san. To wannan wata kamar wani sirri ne a cikin shi ne. Mene ne wani sirri ne ya dunƙule a cikin shi. So gaskiya wata ina kallon shi da dare. Sai dai, sai dai abu ɗaya da wanni naji wa su suna cewa wai in ka zo ka kwanta a ƙarƙashin shi wai yana sa mura. To wannan abu ya bani mamaki. Na ji mutane biyu zuwa uku suna faɗa. Ɗaya wani babba ne tsoho don ya haura shekara hamsin ya tunkari sittin na ji yana faɗa cewa wata yana sa mura. Sai wasu wanda muke tare wanda shi ɗaya ya bani shekara biyu ɗaya kuma watanni ya bani suma suna cewa "ah ai wata in ka kwana a ƙarƙashin shi za ka yi mura." Na ce to, to wannan wani ƙarifi ne da Allah ya ba shi ne ya sa haka ke nan ko mene ne? Na yi mamaki na yi ta aji. Ni dai ban taɓa kula da haka ba kuma ina ganin kaman akwai wani lokaci da nake kwana na gwada kwana a ƙarƙashin watan kuma ban yi mura ba gaskiya. Eh amma dai abun dai na rasa gane to da alama dai ba camfi camfi. Da ina so in ce camfi camfi ne sai kuma na ga ba lallai camfi ba ne. Tun da har mutum uku sun faɗa kuma kowanne da ƙarfin gwiwa ya faɗa da tabbaci irin sun samu experience ne. Sai na ce ikon Allah. Shi kuma ka ga Allah ya yi shi ne a matsayin fitila sannan a matsayin a cikin addu'o'i musamman na mas'haban Ahlul Bayti. Musamman wanda aka karanta jiya. Dua Usmati. Nan za ka ji ana maganar "Buruj an-Nur al-Zhuman." Eh ya mai da shi burji kuma ya mai da shi abin haskakawa da irin waɗannan bayanan dai. Saboda haka shi wata gaskiya yana daga cikin manyan halittun Allah. Ka ga akwai taurari, stars suna nan suma suna da haske. Amma shi wata in ya fito sai ka ga ya fita daban. Ka ga shi planet ɗin wata ba ƙaramin planet ba ne tun da shi kaɗai ne fa amma ka duba yanda yake haskaka waje. Saboda haka wata abu ne wanda ya kamata mutum ya dinga mai da hankali. Yana tadabburi akai, yana tafaqquri saboda akwai ikon Allah a ciki. Eh wannan ke nan. Saboda haka ni ina da kwaɗayin ilimi sosai a kan sanin shi watan nan kama mai da mai ya kunsa ne. Wasu asrarru ne a cikin shi. Ta yaya ɗan adam zai, ka ga yanzu misali ana zuwa duniyar wata, ana zuwa duniyar wata. Ba za a ce ma in je duniyar rana ba saboda ba zai zo ba. Shi rana zai narka abu ne daga kilomitoci dubbai kafin ka zo zai narka abu ba. Amma shi wata ka ga akwai sanyi sanya tattare da shi. Za ka iya zuwa. Ana zuwa har duniyar wata. Ka gani? To wannan yana daga cikin baiwan da Allah ya mishi. Amma shi rana in ka ce za ka, ka taɓaji an ce za a je duniyar rana ai ba zai yiwu ba. Zafin da rana yake da shi zai narka komai ne kawai a hannun shi, a hanyar shi. So wannan ke nan. To ka ga tun da haka ne ya kamata mutum ya dinga yawan tunani a kan wata. Mene-